Ina son jin kiɗa iri-iri amma akwai wasu nau'o'i da na fi son, na fi son jin daɗinsu fiye da wasu. Bana taƙaitawa kaina ga nau'ikan guda ɗaya ko kawai domin kiɗa gari ne da na da alaƙa da yanayi, lokaci da abin da nake ji a zuciya ta a wannan lokacin. Na fi son kiɗa mai natsuwa da sako mai kyau, irin waƙoƙin da nake, da ke da ma'ana, waɗanda ke sa mutum yayi tunani kuma su bashi kwanciyar hankali. Dan na gaji ko ina son shaƙatawa, nakan saurari kiɗa mai laushi wanda ba ta da hayaniya sosai domin ta kwantar mun da hankali. Hakuma ina jin daɗin waƙoƙin Hausa musamman na gargajiya da na zamani waɗanda ke ɗauke da darasi da labaran, da labaran rayuwa. Irin waɗannan waƙoƙi suna tuna mun da al'ada, tarihin mu da abubuwan da muke fuskanta a rayuwa. Wasu waƙoƙin Hausa suna da nishaɗi wasu kuma suna cike da hikima shiyasa nake jin daɗinsu. A wasu lokaci nakan saurari kiɗa na zamani musamman ina cikin yanayi na farin ciki kuma wasu irin waƙoƙin da ke da sauri kaɗan waɗanda ke sa mutum jin ƙarfi ko kuma, ko kuma motsa jiki. Wannan kiɗa yana taimaka min idan ina aiki ko ina bukatar kuzari. Ina kuma jin daɗin kiɗa na addini, na addini ko kuma yabo musamman idan ina son natsuwa ko kusanci da Allah. Irin waɗannan kiɗa yana sa zuciya ta samu kwanciyar hankali kuma yana taimaka mun in tuna abubuwa da suka fi muhimmanci a rayuwa. A wasu lokuta nakan saurari kiɗa daga wasu harsuna ko ƙasashe ba lallai bane ba in fahimci kalmomi gaba ɗaya amma sautin sa da yadda aka shirya shi yana burge ni. Wannan yana sa ni jin daɗin bambancin al'adu da salon rayuwa na wasu mutane. A lokacin da nake tuƙi ko tafiya nakan zaɓi kiɗa mai, mai, mai matsakaicin sauri, sauri wanda zai sa ingaji, wanda zai sa ni, wanda ba zai sa na gaji ba ko in jibar shi amma idan dare yayi kuma ina hutawa nakan kuma kan kiɗa mai laushi da sanyi. A takaitace irin kiɗan da nake so inji ya dogara da yanayin lokacin. Ina son kiɗa mai ma'ana, mai kwantar da hankali kuma wani lokaci mai motsa jiki. A gareni kiɗa wai don, ba wai don nishaɗi kaɗai bace ba tun tana taimakawa wajen bayyanaji tunani da yanayi da nake ciki a rayuwata.

Eh ina iya ɗinka tufafi amma ba zan ce ƙwararre mai ɗinki ba ne ba kamar waɗanda suke ƙware wanda suka ƙware a sana'ar. Abin da nake yi ya samo asali ne daga sha'awa, koyo a hankali da kuma buƙatar yin wasu abubuwa da kaina. A rayuwata na ga cewa iya ɗinki ko da a mataki na asali yana da matuƙar amfani. Tun farko abin da ya sa na fara sha'awar ɗinki shine garin yadda ake gyara kaya da hannu a gida. Wasu lokutan idan tufa ta yage ko zari ya ɓalle ba lalle ba ne ba a kai wa wajen mai ɗinki nan take. Na fara da abubuwa masu sauƙi kamar ɗinka, ɗinka maɓalli, rufe ƙaramin yagiwa ko gyara, ko gyara bakin wando a hankali. Na fara fahimtar yadda allura da zare ke aiki tare. Ina iya ɗinki da hannu sosai. Idan tufa ta yage a wurin, a wuri kaɗan zan iya gyara ta yadda ba za a ma lura ba. Ina kuma iya ɗinka maɓalli idan ya cire ko kuma idan yana rawa. Wannan abune da nake ganin yana da muhimmanci domin yana ceton lokaci da kuɗi. Musamman idan abun ya faru ba zato ba tsammani. Game da ɗinki da injin ɗinki ba zan ce na iya komai ba amma ina da fahimta ta asali. Na san yadda ake zare inji, yadda ake zane, yadda ake zane a layi da yadda ake tafiya da shi a hankali. Idan, idan abu ne mai sauƙi, idan abu ne mai sauƙi kamar rage wando, daidaita riga, waɗannan kalai madaraice zan iya yi idan ina da lokaci da kayan aiki. Ba, ba kullum nake ɗinki, ba kullum nake ɗinka sabbin tufafi daga tushe ba amma ina iya yin gyare-gyare. Misali idan tufa ta, ta yi fadi ko ta yi tsaho zan iya gyara ta ta yadda za ta dace da jikina. Haka kuma ina da, haka kuma ina, ina, ha-haka kuma idan na ga tufa ina so amma akwai ƙaramin matsala, a ƙera ta kuwa ko hannunta in iya canza ta ta yadda zan ji daɗin sakawa. Ina ganin ɗinki ba wassana ba ce ba fasaha ce yana buƙatar hakuri nutsuwa da, da hankali. Idan ka yi gaggawa ko, idan ka yi gaggawa za ka iya ɓata tufafa ko ka ɓata aikin. Saboda haka duk lokacin da zan yi ɗinki nakan tabbatar ina cikin yanayi mai kyau ba tare da hanzari ba. Wani abu da na, wani abu da nake so game da ɗinki shine yadda yake koya wa mutum kula da, kula da kaya. Idan ka san wahalar da ake sha wajen ɗinka tufa ba za ta riƙa zubar da kaya ko raina su ba. Za ka fi kula da su. Na riƙ, na, za ka fi kula da su. Ka riƙa gyara a maimakon jefar da su. A gida, a gida ma iya ɗinki yana taimakawa sosai. Idan wani daga cikin iyalina yana buƙatar ƙaramin, yana buƙatar ƙaramin gyara a tufarsa in iya taimaka masa. Taimakawa wannan yana sa, sa a ji ha gaida taimakon juna ko da ba babban aiki bane ba in ce wa ka taimaka a da hannu yana da daɗi. Wasu lokatai ina kallon bidiyo ko karanta bayanai don ƙara koyo. Ɗinki abu ne da, da baya ƙarewa. Kullum akwai sabon salo ko sabuwar dabara wanda mutum zai iya koya ko da, ko da ba ka da burin zama ƙwararren maɗinki, ƙara sani yana da amfani sosai.

Ina jin hayaniya ta hanyoyi daban-daban, gwargwadon yanayi, lokaci da kuma irin hayanayyen da ake yi. A matsayina na mutum, hayaniya na iya zama mai sauƙi a wasu lokuta amma wasu lokutan kuma ina iya zama mai gajiya ko damuw sosai. Da safe idan hayaniya ba ta yiwuwa ba kamar sautin tsuntsaye, motsin mutane a hankali ko hayaniyar mota mai nisa, ba na jin ta da matsala. Amma makon haka, wani lokaci ma tana sa ni in ji cewa rayuwa ta fara motsi, tana ba ni nutsuwa da fahimtar cewa duniya tana aiki. Irin wannan hayaniya ba ta dame ni sosai domin tana da laushi kuma ba ta zo da tsarin tashin hankali ba. Amma idan hayaniya ta yi yawa, musamman hayaniyar da ba ta da tsari sai na fara jin rashin jin daɗi. Misali, hayaniyar rediyo da talabijin da aka kunna da ƙarfi sosai, hayaniyar mutane suna magana lokaci guda ko kuma sautin injuna masu ƙarfi da suka iya sa ni jigajiya. Irin wannan lokaci, hankalina yana rarraguwa, ana yi mai da hankali yadda ya kamata kuma zuciyata tana fara jin nauyi. A wurin aiki ko lokacin da nake ƙoƙarin yin wani abu mai buƙatar tunani, bayani na tana tafiya tana fi shafar ni idan ana magana ko ƙusa da ko ana yin surutu ba tare da tsari ba sai naga kamar tunarina yana yawo. Ina ji kamar ana ja da hankalina daga abin da nake so in yi, wanda yana sa in ji taƙaice domin ina sanya abubuwa cikin nutsuwa da cikakken da cikakken mai da hankali. A wasu lokuta kuma hayaniya ina iya sa ni jigajiya a hankali ba nin take ba. Bayan dogon lokaci ina cikin wuri mai hayaniya sai na fara jin kasala, ciwon kai da rashin nutsuwa, wanda yana sa ni son in nimi wuri, wuri mai shiru in zauna ni kaɗai ko in rufe kunnawa daga hayan da ke kewaye da ni. Shiru yana ba ni damar sake haɗa tunani da zuciyata. Duk da haka ba duka hayaniya nake ƙi ba. A lokutan bikin ko taro ko lokacin da nake tare da abokai, hayaniya na iya zama alamar farin ciki da haɗin kai. Sautin dariya, kiɗa mai daɗi da magana cikin annashuwa suna iya sa inji daɗi. Irin wannan yanayi, hayaniya ba ta bata damuwa domin tana ɗauke da farin ciki da motsin zuciya mai kyau. Amma idan hayaniyar ta wuce ƙima ko kuma ta zo a lokacin da nake buƙatar hutu ko barci sai na ji haushi. Hayaniyar dare, musamman lokacin da nake son kwanciya, tana da matuƙar damuna. Sautin mota kida ko kuma kiɗa mai ƙarfi ko mutane suna surutu a waje duk suna iya hana ni in yi barci, wanda yana sa ni jigajiya koh a washegari kuma hakan yana shafar yanayi na gaba ɗaya. Ina kuma lura da cewa yadda nake jin hayaniya yana canzawa gwagwadon yanayin zuciyata. Idan ina cikin walwala, hayaniya ba ta dame ni sosai amma idan ina cikin damuwa ko tunani mai yawa ko ƙaramar hayaniya ni ina iya, tana iya zama babbar matsala a gare ni. Wannan yana nuna cewa hayaniya ba sauti kaɗai ba ce ba, tana da alaƙa da yadda zuciya da tunani suke a lokacin.

Idan aka tambaye ni, wane irin nama nafiso zanci yana da zabi amma kuma yana da dangantaka da yanayi yadda aka dafa shi da kuma abin da nake so nake ji a lokacin. A matsayina na mutum ba wai naman kwaya ɗaya kawai nake so ba amma akwai wasu da suke da matsayi na musamman musata. Naman da na fi yawan so shine naman shanu. Dalili kuwa shine yana da sauƙin samu kuma ana iya dafa shi ta hanya daban daban. Ina son naman shanu idan aka dafa shi a miya, musamman miya mai ɗan kauri da kayan yaji. Idan naman yayi laushi ya ji miya sosai yana bani in ji daɗi a lokacin, daɗi lokacin ci. Haka kuma naman shanu yana da ƙarfi, yana sa in ji kamar na ci abinci mai gina jiki wanda zai ba ni ƙarfi na tsawon lokaci. Ina kuma tukar son naman kaji. Naman kaji yana da sauƙin narkewa kuma baya, baya da nauyi kuma baya nauyaya ciki sosai. Ina jin daɗin naman kaji idan aka soya shi ko aka dafa shi da kayan yaji masu ƙamshi. A wasu lokacin idan ba, idan ba na son cin nama mai nauyi kaji shine nafi zaɓa. Yana sa in ji sauƙi musamman idan zan ci abinci da dare ko kuma idan ba na son in ji nauyi bayan cin abinci. Naman rago ma yana cikin naman da nake so amma ba a ko da yaushe ba. Ina son naman rago ne idan aka dafa shi sosai har yayi laushi. Idan naman rago ya dahu da kyau, ya dahu da kyau ba yana iya zama mai ɗan ƙarfi ko ƙwari wanda ba na so sosai. Amma idan aka yi shi da kyau musamman a lokutan biki ko taro na musamman yana da ɗanɗano mai ban sha'awa sosai kuma yana sa abinci ya zama na musamman. A wasu lokuta kuma ina ji daɗin naman akuya. Naman akuya yana da ɗan ƙarfi kaɗan amma idan aka dafa shi da kyau yana da ɗanɗano na musamman. Ina son naman akuya idan, idan aka yi shi a miya ko aka soya shi a hankali. Ba na, ba na, ba nama bane da zan ci kullum amma lokaci zuwa lokaci yana bani jin daɗi saboda ɗanɗanonsa na daban. Idan aka zo ga naman kifi shi ma ina sonsa amma ina kallonsa a matsayin nama mai sauƙi. Kifi yana da kyau musamman idan ba na son cin nama. Ina jin daɗin kifi soyayye ko wanda aka dafa shi da miya mai sauƙi. Kifi yana sa in ji cewa na ci abinci mai lafiya kuma yana ba ni jin nauyi sosai. Abin da ya fi muhimmanci a gare ni ba kawai irin, irin naman bane har da yadda aka dafa shi. Nama mai kyau idan ba a dafa shi ba da kyau ba zai iya rasa darajarsa amma ko nama mai sauƙi idan aka dafa shi da, da hankali da kulawa zai iya zama abin jin daɗi sosai. Ina son nama da aka dafa shi cikin tsabta ba mai yawa mai, ba mai yawa da mai ba kuma wanda kayan yaji suka daidai. Haka kuma yanayi da nake ciki yana shafar irin naman da zan zaɓa. Idan ina cikin gajiya zan fi son nama mai sauƙi narkewa kamar kaji ko kifi. Idan kuma, idan kuma ina jin yunwa sosai ko ina buƙatar ƙarfi naman shanu ko rago zai fi dacewa da ni. A lokutan sanyi ina, ina fi jin, ina fi jin daɗin nama mai nauyi amma lokutan zafi ina son nama mai sauƙi.

Yadda nake tafiya zuwa wurare, yana dogaro ne da abubuwan abubuwa da dama kamar na san wuri lokacin da zan je, yanayin da nake ciki da kuma irin wurin da zan dosa. A matsayina na mutum ba hanya guda ɗaya bane ban kullum ba nake bi kullum ba, sai dai ina canzawa gwargwadon halin da ake ciki. A mafi yawancin lokuta idan wurin ba shi da nisa sosai ina son tafiya a ƙafa. Tafiya a ƙafa tana bani damar ganin abubuwa da kyau, yin tunani da kuma samun motsa jiki. Idan ina tafiya a ƙafa ina jin kamar ina da cikakken iko a kan lokacina, bana gaggawa kuma bana dogaro da wani abu. Wannan hanya tana sa inji natsuwa musamman idan hanyar ba ta da hayaniya sosai. Ina iya, ina iya tsayawa, tsayawa in kalli abubuwa, ina gaishe da mutane ko ina canza hanya idan na ga dama. Idan wurin yana da nisa ko kuma lokaci yana da muhimmanci ina amfani da mota. Tafiya da mota tana sa in yi sauri da sauri musamman idan zan, idan zan je aiki ko taro ko wani wuri mai muhimmanci. Ina jin daɗin tafiya da mota idan hanya ba ta da cunkoso ba domin tana bani damar sauraron rediyo ko kiɗa in yi tunani a hankali yayin tafiya. Amma idan hanya tayi cunkoso tafiya da mota na iya zama mai gajiya kuma, kuma wasu lokuta ma tana sa inji haushi. A wasu lokutan kuma ina amfani da tebur ina amfani da babur ko keke musamman idan wuri ba shi da nisa sosai amma tafiya a ƙafa ya ɗauki lokacin. Wannan hanya tana da sauri fiye da tafiya a ƙafa amma kuma, amma kuma tana ba ni damar kaucewa cunkoson, cunkoson hanya. Amma duk da haka ina kula sosai domin tafiya da babur ko keke na buƙatar hankali da lura da tsaro. Idan na je wuri mai nisa sosai, wani birni ko gari daban ina amfani da motar haya ko bas. Wannan hanya tana ba ni damar hutawa yayin tafiya. Ina zaune cikin kwanciyar hankali ina kalli hanyar. Ina amfani da waɗannan damar wajen tunani, sauraron waƙa ko kuma yin shiru kawai. Tafiya mai nisa tana ba ni lokaci na musamman da in ke amfani da shi wajen tunani game da rayuwa ko shirye shirye da ke gaba. Wani lokaci kuma idan tafiyar ta shafi jirgin sama musamman idan, musamman idan zan je wuri mai matuƙar nisa ina ɗaukar jirgin sama. Duk da cewa bana yin hakan akai akai amma ina jin tafiyar da jirgin sama tana ban sha'awa. Saurin isa wuri ko kuma ganin duniya daga sama yana ba ni wani irin jin daɗi na daban ko na musamman. Duk da haka ina ƙoƙarin shirya komai tun da wuri domin tafiya da jirgin sama na buƙatar tsari da lokaci. Haka kuma yadda nake tafiya yana dogaro da yanayin kuɗi da kuma sauƙin hanya. Wasu lokutan zan fi zaɓar hanya mafi sauƙi ko mai arha ko da kuwa ba ita ba ce mafi sauri ba. Wasu lokutan kuma zan, zan fi zaɓar hanya mafi sauri musamman idan lokaci yana da muhimmanci. Ina kuma la'akari da yanayin lafiya da ƙarfi na. Idan na gaji, idan ina jin gajiya ba zan zaɓi tafiya a ƙafa ko na dogon lokaci ba amma idan ina jin ƙarfin, ƙarfi da kuzari zan ji daɗin tafiya, zan ji daɗin tafiya a ƙafa ko amfani, ko amfani da keke. Wannan canji yana taimaka min wajen kula da lafiya da kuma jin daɗin tafiya.

Yanda nake tabbatar da ingancin aiki yana da matuƙar muhimmanci a gareni. Domin ina ganin aiki ba wai kawai a yi shi bane ba sai an yi shi da kyau. A matsayina na mutum ina ɗaukar ingancin aiki a matsayin alhaki na kai, na kai na ba wani don wani yayyafa ba kawai amma don na ji a raina cewa na yi abun da ya dace. Da farko na fara da, da farko ina fara ne da fahimtar da ake bukata sosai kafinn in fara aikin. Ina ƙoƙarin fahimtar manufar aikin, abin da ake so, ake saran sakamako ya kasance da kuma ƙa'idojin da ake buƙatar abi. Idan ban fahimta ba ina tambaya ko ina neman ƙarin bayani. Ina ganin cewa aiki mai inganci baya fara da aiki da hannu sai dai daga aiki da tunani. Abu na biyu shine tsari da shiri. Bana son yin aiki ba tare da tsari ba. Ina rarraba aiki zuwa matakai. Ina sanin abin da zan fara da shi da abin da zan ƙare da shi. Wannan tsari yana taimaka min wajen, wajen guje wa rudani da kuma tabbatar da cewa bana manta da wani wani muhimmin abu. Idan aiki ya yi girma ina yin rubutu, ina yin rubutun abubuwa ko tsara jidauli domin in, in bi su a hankali. Ina kula da sosai da lokaci. Ingancin aiki yana da alaƙa da yadda aka sarrafa lokacin. Ina ƙoƙarin kada in yi gaggawa fiye da ƙima domin gaggawa tana iya haifar da ƙuraƙurai. Haka kuma bana son jin aiki fiye da lokacin. Bana son jin jan aiki fiye da lokaci domin hakan na iya rage inganci. Don haka ina neman daidaito tsakanin sauri da inganci. Wani muhimmin abu da abu, abu shine mai da hankali sosai wajen yayin yin aiki. Lokacin da nake aiki ina ƙoƙarin rage abubuwa da za su raba hankali na. Idan zan iya, zan iya aiki mai buƙatar tunani ina iya neman wuri mai natsuwa. Ina san cewa idan hankali na ya rarrabu to akwai yiwuwar kuskure. Don haka cikakken mai da hankali yana taimaka min wajen yin aiki mai tsafta da inganci. Bayan haka ina yawan duba aikina sau da dama. Bana yarda da aiki sau da yawa sau ɗaya aka yi. Bayan, bayan na gama ina sake kuma in duba shin na bi umarnin, umarnin da aka bani, shin akwai kuskure ko wani abu da na manta, shin aikin yana da tsafta ko kuma yana da sauran fahimta. Wannan na sake, wannan, wannan sake duba tana taimaka min wajen gano ƙuraƙuri kafin wani ya lura da su. A ganin na gyara kuskure kafin aka yi, aka yi aiki ya fi kyau fiye da gyara bayan an kai. Ina kuma buɗe zuciyata ga shawarwari da gyara daga wasu. Idan wani ya nuna min kuskurena ko ya ba ni shawara bana ɗaukar hakan a matsayin cin mutunci. Ina ɗaukansa matsayin damar koyo. Wannan yana taimaka min wajen inganta kaina da kuma aiki, aiki na gaba. Haka kuma ina ƙoƙarin koyan sabbin dabaru da ilimin domin inganta aikina. Duniya tana canzawa. Haka kuma hanyoyin aiki. Idan na tsaya a ilimin da nake da shi kawai ingancin aikina zai iya raguwa. Don haka ina karatu, ina tambaya, ina lura da yadda wasu masu ƙwarewa suke aiki domin in ɗauki abin da zai amfane ni.

Eh ina, ina rubuta ko ina rubuta kashe kashen kuɗin aiki domin a gareni wani abu ne mai matuƙar mahimmanci a wajen kula da tsari, gaskiya da kuma ingancin aiki, da kuma ingancin aiki. Rubuta kashe kashen kuɗi ba kawai lissafi bane ba, har ma da fahimtar yadda aiki yake tafiya da kuma yadda kuɗi suke fita. Da farko ina rubuta kashe kashen kuɗi domin in san ainihin da nake, ainihin abin da nake kashewa. Idan ba a rubuta ba, kuɗin kan ta, kan fita a hankali ba tare da nalura ba. Amma idan ina rubuta ina ganin ɗa, ina gani daki daki abin da aka yi, abin da ina gani daki daki abin da ake kashewa, lokacin da aka yi kashi, lo-lokacin da aka kashe, ahhh, dalilin kashewar. Wanne yana taimaka min wajen gane abubuwa da suke da muhimmanci da kuma waɗanda za a iya ragewa. Ina kuma rubuta kashe kashen aiki domin tsara kasafin kuɗi. Kafin in fara wani, wani aiki ina ƙoƙarin yin hasashe nawa zan kashe a wau, a wane abu da kuma tsawon lokacin da ainihin, ainihin zai ɗauka. Da haka ina kwatanta abin da na kashe da abin da na kashe a zahiri. Idan naga bambanci ina nazari domin sanin dalili domin in gyara a gaba. Haka kuma rubuta kashe kashen kuɗi yana taimaka min wajen nuna gaskiya da amana. Musamman idan, idan aikin na wani, na wani, idan ina aiki da kuɗin wani, rubuta kashe kashen kuɗi yana tabbatar da cewa kome yana a bayyane. Wanne yana ƙara, yana ƙara amincewa tsakanina da wanda nake aiki, aiki, aiki masa. Domin yana ganin inda kuɗinsa suke, suka, suka tafi ba tare da ɓoye ba. Ina rubuta kashe kashen kuɗi ta hanyoyi daban daban. Waƙwa don yanayi. Wani lokaci ina amfani da littafi ko takarda. Ina rubuta kowane abu da aka kashe nan take. Wasu lokutan kuma ina amfani da ƙo'o manhajar rubutu. Musamman idan kashe kuɗin suna da yawa. Muhimmin abu a gareni shine kada in dogara da ƙwaƙwalwa kaɗai domin ƙwaƙwalwa tana iya mantuwa. Ina kuma raba kashe kashen kuɗi rukuni rukuni. Misali kashe kuɗi, kaya, kayan aiki, nnn, kayan aiki ko na masarufi ko na abinci ko na gyara. Wannan rarrabu, rarrabuwa tana sa in ga inda kuɗi suka tafi, inda kuɗi suka fita kuma yana sa ina, ina zan iya rage kashewa. Idan naga wani rukuni yana cin kuɗi fiye da kima zan duba ko akwai wata hanya mafi sauƙi. Wani muhimmin, wani muhimmin abu shine ajiye, ajiye hujoji kamar risit ko saƙon biyan kuɗi. Wanne yana taimaka mini idan zan saka, idan zan sake duba lissafi ko idan aka tambaye ni game da wani kashe kuɗi ko da ba kowane nake samu, samun risit ba. Ina ƙoƙarin rubuta cikakken bayani domin kada a samu rikiciwa. Rubuta kashe kashen kuɗi yana kuma taimaka min wajen tantance riba ko wasa. Bayan an gama aiki ina kallon duk abin da aka kashe sannan ya kwatanta shi da abin da aka samu. Wanne yana bani damar, wanne yana bani damar sanin ko aikin ya yi amfani ko kuma akwai gyara da ya kamata a yi a gaba. Ba zan iya sanin hakan ba da kyau ba idan ban rubuta kashe kashen kuɗi ba, kuɗi ba.

Eh ina da dabbar gida. Dabbar gida shine, shine kare amma ba, ba kare ne yau amma ba kare ne yau da kullum ba. Wani ƙaramar kare ne mai matuƙar kirki da wayewa sunansa Bingo kuma yana da halaye na musamman da suka, da suka sa gidanmu ya cika da annashuwa. Kullum da safe Bingo yana tashi, yana, yana Bingo yana tashi na, yana tashi da ni, yana jira, jira na sa, yana jira na saka masa abinci. Abincin sa yana da sauki yawanci, yawanci cuka da wasu, cuka da wasu ƙwayoyi na musamman da ke, da ke ƙara masa lafiya. Amma abin da nake so sosai shine yadda yake nuna farin ciki lokacin da na dawo daga gida, na dawo gida daga aiki. Da zarar na shigo, na shiga ƙofar gida yana tsalle-tsalle yana, yana shawagi da wutsi yarsa. Yana yi min maraba kamar na kasance bana gida kwana biyu na, na kawai. Wanne yana sa ni dariya kuma yana, yana rage damuwa ta. Bingo yana da halaye masu ban mamaki misali yana son yi wasa da ƙwallo musamman a filin baya na gida. Yana iya kawo ƙwallo nan da nan idan na, na jefa ta amma idan na tsaya daga nisa yana kallona da ido mai kaifin gaske kamar yana tambaya “Zan zo ko, ko zan zo ko ka, ko ka zo kai?” Wanne yana sa ni nishaɗi sosai. Ba wai kawai wasa bane ba, Bingo yana da wayo sosai wajen gaya, wajen gane yanayin gidanmu. Idan wani abu ya dame ni kamar sauti ko ƙarfi ko wani abu, sauti mai ƙarfi ko wani abu da ya yi sauti a waje zai zo kusa da ni yana zaune kusa da kafada ta yana nuna alamar ciwo ko mai sai daidaita. Wanne yana sa ni in ji kwanciyar hankali sosai. Kuma ba za mu manta ba Bingo yana son hutawa a wuri daban daban a gida kullum yana da wurin da yake so, yake son kwanciya. Wani lokacin a kan kujera, wani lokacin a ƙasa ko da, da ƙofar gida inda zan iya kallon mutane suna wucewa. Yana son hasken rana ya shiga cikin gidan saboda yana jin daɗi sosai. Da lokacin da rana ta haskaka wani abu mai ban sha'awa game da Bingo shine yadda yake son jin labarai. Idan na zauna a ɗaki ina karanta labarai ko kallon talabijin, zai zo kusa da ni ya kwanta a kafada ta yana kallon abin da nake yi kamar yana fahimtar kome. Bingo ma yana da halaye na musamman idan ya zo ga abokai, idan, idan, idan ya zo ga abokai idan akwai baƙi a gida zai iya zama mai shiru a farko amma idan ya ga mutum yana da kyau da kirki zai fara wasa da su. Yana nuna cewa yana iya zama abokai mai aminci. Wannan halaye nasa yana sa mutane su ji daɗin kasancewa a gidan, a gidanmu. Abin da nake, abin da na so game da dabbobi kamar Bingo shine yadda suke kawo farin ciki a rayuwa. Yana koyar da ni haƙuri, soyayya da kuma fahimtar halayen wasu. Kullum ina ganin yana koya mun darasi daban daban kamar muhimmancin kasancewa mai aminci, kula da lafiyar juna da kuma yadda yin wasa da annashuwa yake rage damuwa.

Ina kare wayata daga ƙwayar cuta sosai. A yau, wayoyin hannu suna kama abubuwa da yawa. Suna, suna kama abubuwa da yawa daga bayanai masu muhimmanci kamar lambobin sadarwa, email da bayanan banki zuwa hotuna da saƙonni masu muhimmanci. In wayata ta kamu da ƙwayar cuta ko malluya, hakan zai iya haifar da matsaloli masu yawa, satar bayanai, lalacewar aikace-aikace ko rasa duk bayanai da ke ciki. Mataki na farko, ina tabbatar da cewa wayata tana da software na kariya daga ƙwayar cuta. Wannan software na antivirus yana taimakawa wajen gano fayiloli da suka yi, su ka yi haɗari kafin su iya cutar da wayata. Amma ba wai kawai shigar da antivirus bane ba. Dole ne a sabunta shi akai akai. Sabunta antivirus yana tabbatar da cewa yana da sabbin bayanai kan cututtuka da malluya da ake fuskanta a yau. A ɗaki na biyu, ina lura sosai in irin aikace-aikacen da nake zazzagawa. Ina guje wa, muna wuce zazzage apps daga shafuka marasa tabbaci. Duk da lokacin da nake so, emm, zazzage app, zazzage, zazzage app, ina duba wa idan yana da reviews masu kyau kuma idan yana da daga Play Store ne. Wani Play Store ne ko ne shagon app na hukuma. Wannan yana rage haɗarin cewa wani apps zai iya kawo cuta zuwa wayata. Mataki na uku, ina amfani da permissions cikin, cikin hankali. WhatsApp suna neman izini fiye da yadda suke buƙata. Misali, apps mai sauƙi kamar flashlight bai kama, bai kamata ya sami damar ganin lambobin sadarwa ko hotunana ba. Idan wani app ya nemi izini da yawa, sai in tunani sosai kafin in amince. Wannan yana rage yiwuwar marwaya shi, marwaya shiga wayata ta hanyar apps. Mataki na huɗu, ina kiyaye wayata daga haɗuwar da Wi-Fi na jama'a mai tsaro. Lokacin da nake fita waje, idan ina amfani da Wi-Fi, ina tabbatar da cewa shi Wi-Fi mai tsaro da password. Wi-Fi mara tsaro na iya zama hanyar da malluya, ko haka za su yi amfani da ita don samun bayanai daga wayata. Idan nayi amfani da Wi-Fi mara tsaro, ina amfani da VPN don min ɓoye bayanaina. Mataki na biyu, ina sabunta tsarin aiki na wayata akai akai. Sabunta tsarin aiki yana rufe manyan ramukan tsaro da aka gano a baya. Masu ƙirƙirar malluya suna amfani da waɗannan ramukan tsaro da ake kira vulnerabilities don shigar da cutar cikin wayoyi da ba a sabunta. Sabunta OS yana rage wannan haɗari sosai. Mataki na shida, ina kiyaye saƙonni da email sau da yawa. Malluya na shiga ta hanyar haɗa fayiloli masu haɗari, haɗari masu, masu saƙonni, fayiloli masu haɗari ko links da ake aika a email ko saƙonnin gaggawa. Ina duba sosai kafin in buɗe wani link daga mutum da ban sani ba ko wani email da alama ta dama. Wannan yana rage yiwuwar kamuwa da cuta. Mataki na bakwai, ina adana bayanai a waje kamar a cloud ko external storage. Wannan yana nufin cewa idan wayata ta kamu da cuta ko lalacewa, zan iya dawo da bayanaina ba tare da asara mai yawa ba. Wannan wani mataki ne da kariya daga malluya da ransamowa wanda zai iya kulle bayanaina har sai an biya wani kuɗin fansa.